Eh ina son ci abincin titi kamar alale, masa da koko a bakin hanya a titi kenan.

Launi da na fi so shine launin ruwa ko launi iska shine na fi so. Duk lokacin da na kalla shi ina kwantar mun da zuciya.

Bana ajiye maƙulli maƙulli na, ina tafiya da shi kowanne lokaci, domin na iya riƙe maƙulli so ban zubar da shi ban ajiya, saboda ko na ajiye maƙulli bansan wa zai zo ya ɗauka ya buɗe min ɗaki a yi mun sata.

Ina cire takalma a gida domin yawan shiga ɗaki da takalmi yana kawo ƙura a cikin ɗaki. Ƙaddafi ɗaki na kawo datti da tsoro. Ban shiga ɗaki da takalmi.

Na fi son zama a kujera fiye da tabarma. Tabarma ƙafafuwa za su yi ma mutum zafi amma in na zauna a kujera, wasu kujeru suna da katifa, sannan ka zauna kusan kujerar ba za ka ji zafin jiki ba, za ka ji magajiya, lafiya da ya barma jiki.

Muna da fanka a ɗaki. Fanka ma na nan ƙashi biyu, ɗaya na seling, ɗaya mai tsiya a tsaye. Ko wanda ina amfani dasu lokaci ɗaya guda biyu. Muna rage zafi a cikin ɗaki.

Ni ban cika shaawan ice cream saboda kayan zaki ne, kuma kayan zaki na da illa mutum na shan shi sosai a jiki. So ina kiyaye ice cream.

Kame ruwa yazo, ina kokari in kulle kusokofofi na sai in fita da roban ruwa in sa a waje. Intare mun ruwa insa mun da zai yi amfani dashi nan daga baya, ko nan da yamma ana wahalar ruwa a gari.

Wasu lokaci ina zuwa kasuwanci ina tafiya kasuwanci, wani lokaci kuma bana samun dama zuwa, sai in aika sa ko a je a siyo mun abin da nake so a kasuwa a dawo mun da ita.

Gaskiya ba zan iya kirga ba. Imam waya na nan kaman rayuwata ne, tana nan ko wani minti da lokaci ina harka da ita. Ina duba ta ko wanda lokaci saboda ba zan iya kirga sau nawa ba.

Ina fi kuzari da safe, ina tashi da safe akwai karfin aiki. So nafi ku zari da safe amma in yamma tayinan akwai gajiya. Ba yi da karfin yin abu, sai kana yin abu a hankali a hankali.